Eh gaskiya yanayi na jure zafi abu ne mai wahala. Kasancewar yanayin yana zuwa da zafi tsananin zafi. Mu kan yi amfani da ruwa domin zubawa a jikinmu ko kuma kaya mai sanyi da kuma sanya ƙananan tufafi marasa nauyi waɗanda zamu ji iska sosai.

A wurin aiki, na kan ci abinci ne daga launin abinci kamar irin su shinkafa jollof haka ko shinkafa da doya. Wani lokacin kuma na kan yi amfani da bired da lemo haka. Wajen cin abinci na, su ne abubuwan da na fi ci a wurin aiki.

Nakan tuna abubuwa da dama waɗanda suka faru lokacin yarinta, musamman ma a lokacin da idan na tuno ƴan lokacin da muke zuwa makaranta tare da abokaina. Ina tuna wannan rayuwar sosai sosai.

Abubuwan da na kan yi domin kare lafiyata, na kan bi dukkanin wasu sharuɗa ko wasu dokoki da likita na yake ɗora ni a kai ko kuma ya do ya ke gaya mun. Na kan ziyarce shi lokaci bayan lokaci domin tabbatar da lafiyata.

Gabaki ɗaya daga cokalin har hannun, babu wanda bana ci. Ina ci da cokali sannan kuma ina ci da hannu idan buƙatar hakan ta ta.

Eh ina yin amfani da matashi ƙwara ɗaya ne wajen kwanciya. Domin ƙwaya ɗayan ina ta haɗa kaina da shi ne kawai kuma ƙwaya ɗaya ya ishe.

Ina neman izinin hutu ne ta hanyoyi da yawa. Halal misali, ina son gudanar da wani mushinmun aiki ko kuma mushin mun al'amari wanda yake yana da amfani na kan nemi hutu a gurin da nake aiki domin gudanar da wasu uzirirka muhimmai nawa.

Eh ina biyan kuɗi ta waya musamman ma a yanzu da muke da cigaba na biyan wasu abubuwa ta hanyar waya wato handset kamar irin su GoTV da muke amfani da su da kuɗin wutar mu. Haaka da de sauran wasu abubuwa du mukan biya dai ta hanyar amfani da waya.

Eh, a gaskiya bikin da na fi so shine bikin da muke gudanarwa na sallar Idi ƙarama ko babba wanda muke gudanarwa a dukkanin shekara. Waƴannan bukukuwa suna ɗaya daga suna mafiya bikin da na fi so.

Duk da dai ban fiye son yin jira a layi ba, musamman ma idan na je siyan mai ko wani abu makamancin haka. Amma hakan ba ya hana ni na bi layin har zuwa lokacin da Allah zai sa layi ya zo kaina sannan na gudanar da uzurina, ni ma na ƙara gaba.

Eh a gaskiya idan tafiyar ƙafa ta kamani nakan yi tafiya mai nisa sosai don zan iya yin tafiya a ƙalla ta kilomita uku zuwa huɗu kai harma biyar in ta kama amma dai ban fi yin tafiya a ƙasa ba.

A gaskiya ni ban fi amfani da safa a ƙafata kowane lokaci ba, amma dai ina amfani da safa ne lokacin sanyi kawai amma bayan lokacin sanyi ni bana amfani da safa a ƙafa kwata-kwata.

A gaskiya ko ɗaya ban fiye san miya mai zafi ko kuma mai sanyi ba. Asali dai na fi son matsakaiciya wadda ita ba mai sanyi ba, ita ba mai zafi ba amma bana son miya mai zafi ma ko mai sanyi.